Idan ina cikin nishaɗi, ba abun da yake mun daɗin sauraro irin karatun Alqur'ani. Saboda shi kaɗai ne abin da zai sa ni nishaɗi kuma in jinaƙuta daga damuwa ko kuma na yi tasbiyi in yi wa Allah godiya.

Ina kulle ƙofa, amma idan lokacin bana zafi bane. Lokacin zafi ina barin ƙofa na a kulle a buɗe. Yanzu haka ma ƙofa na a buɗe take saboda sha iska saboda yanayin zafin gari.

Ba na shan magani kullum, sabida idan ina shan magani kullum sai dai idan bani da lafiya. Likita ya rubuta mun in sha magani a kullum, sannan shine nake shan magani. Amma in ƙalau naje gaskiya ba na sha ba.

Yadda nake magana da abokan ciniki na, ina magana da su ne cikin natsuwa da ladabi, cikin kwanciyar hankali, cikin girmamawa yadda duk wanda ya zo Siya da wasa da dariya zai dawo nan gaba.

Ina rubuta kashe kuɗin a wurin aiki. Misali, kamar abincin da akaci ko abincin da aka siyo wa baƙi, kuɗin da aka siyo wa ruwa, baƙi, moltina, kayan shadai da wasu abubuwa.

Ina tafiya da sauri idan har yanayin tafiyana ko abin da nake so in yi a wurin aiki ko ana jira na ko ina da wani abu mai mahimmanci. Amma ba ko da fim nake yin tafiya, cikin sauri ba ina yin ta ne cikin natsuwa da kwanciyar hankali.

Ina inganta aiki na ne ta hanyar kula da shi da kyau, tsabtace wa, gyara wa, talla zuwa gidan rediyo, talla wa abokai, talla wa inda suke maƙota na domin.

Shagon da na fi zuwa shine gurin da nake sana'a, ina sai da katifu ne. Na kwanciya, ko na aure, ko na yan makaranta, duk wanda mutum yake buƙata shi muke saida.

Gaskiya ina son ɗaukar hoto sosai, musamman idan na yi wanka na yi kwalliya. A lokacin ina so na ɗauki hoto kamar guda biyar ko goma saboda in tabbatar da kwalliyan ta yi kyau.

Yadda tsare-tsaren aiki na yake, na farko ina da littafin da nake rubuta kayan da na saiɗa. Sannan ina da littafin da nake rubuta adadin da ya rage. Sannan ina da littafin da nake rubuta waɗanda na bayar da wanda aka ɗauka.

Man da nake amfani da shi, shine Vaseline ne wanda na kan yi amfani da shi ne ba kowane lokaci ba. In ana zafi bana amfani da mai, idan ana sanyi ne nake shafa mai saboda in samu sauƙin jikina.

iNa ƙoƙarin kare kaina ne daga sauro ta hanyar ƙurar shi a ɗaki, in fesa mai maganin sauron sannan kuma in shiga sama net, mosquito net gidan sauro.

Ina saurara rediyo kullum, kamar sau uku in zuwa sau huɗu a rana. Da safe idan na tashi daga bacci kamar misalin ƙarfe shida, sannan da rana misalin ƙarfe uku, sannan misalin ƙarfe huɗu kuma sai dare misalin ƙarfe goma zuwa goma da rabi duk lokacin ina sauraron rediyo.

Gaskiya ina da mafuta sosai don a kowane wata a kan abin da ya shafi kasuwanci na. Ina so in ga, na wuce adadin cinikin da nayi ko kuma adadin kwastoman da na samu na wannan watan yafi na wannan watan.

Muna yin ƙoƙari mu yi tunatarwa akan abin da ya shafi ayyuka saboda a gyara inda ake ganin an yi kuskure a inganta abubuwan da ya kamata a ce an gyara saboda aiki ya samu ci gaba.

To, ina yi wani lokacin musamman ina tare da abokaina. Kuma wanda nake musu na fannin magana ne. In dai za ka fadi magana wadda na ji ta yi daidai ba da ra'ayina ba, to zan faɗi abun da a cikin magananta ka za ka yi nishaɗi.

Yan hayina gidan dangantaka ta ne da kasuwanci, ta hanyar kula da kasuwancin yadda ya kamata, kyakkyawan mu'amala da mutane, jawo kwastomomi a jiki, yi musu sauki da sauran su.

Da farko dai na ƙoƙarin fara basu hakuri ne kafin in tambaye su abin da yake faruwa, da zarar kuma na ji abin da yake faruwa, idan naga wanda zan iya amfani da kuɗi ne a raba rikici zan iya, idan kuma naga wanda ya fi ƙarfi na ne to za a kai ga hukuma.